Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? Aiki abu ne wanda yake da fuskoki kala kala, sannan kamar da tambayan aka tambaya me yake ba mutum ƙwarin gwiwa aiki. Kasancewar aiki kala kala ne dole sai yana buƙatan wani abu da zai baka ƙwarin gwiwa wurin aikata wannan aikin. Kusan kowani gaɓa na aiki a rayuwan nan ba wanda ake yi haka kawai. Dole ana yi ne saboda akwai wani abu na ƙwarin gwiwa. Ƙwarin gwiwan ta iya yiwu wataƙila kyauta ne ta kuɗi, wataƙila yabo ne, wataƙila ƙirƙira ne za ka samu da sauransu haka. Amma kaman ni me yake bani ƙwarin gwiwa a aiki, aiki da farko ni malamin makaranta ne. Ƙwarin gwiwa na yin aiki na koyarwa shine ni a wuri na taimako ne, taimakon kai ne, taimakon al'umma ne. Saboda daga shi wanda yake koyarwa ƙwarin gwiwanka na farko shine ka san cewa da kana koyarwa kai ba za ka manta ba. Idan har kana mararin koyarwa da mutane naka zai ta-- naka zai zauna din-din-din ne. Ƙwarin gwiwa na farko kenan. Ƙwarin gwiwa na biyu shine to ka ga kullum kana cikin yara, ka ga suna murmushi, ana wasa, ana dariya sannan kuma a fuskansu ma kana ga cewa eh daga cikin waɗansu mu'amalar naka ko waɗansu abubuwan da ka ke yana tasiri a zukatan su, a rayuwan su haka da sauran su. Wannan yana bada ƙwarin gwiwa sosai. Wani aiki ina na biyu kuma wanda shi kuma ƙwarin gwiwan da ya sa nake yinshi shine saboda biya. San'ar hannu ina yi wato na plumbing. Shi wannan gaskiya ina yin sa ne saboda biya. Ta, ai biya abu ne wanda kowa yake so. Ta hany-- da biya ne mutum yake samu. In aka biya ka kuɗi ta na za ka iya ka biya wato ainihin buƙatun ka. Shi wannan aikin saboda na san in na je za a biya ni to hakan ne yake bani ƙwarin gwiwa in ga na je duk wahalansa. Saboda aikin akwai wahala. Wani gefen aikin. Aikin plumbing wannan yan shi ka yi tono, yakun shi ka samu guduma, ka fasa bango, a'a ka fasa dutse, a'a ka fasa kaza. Kana da buƙatar sheburi. Dan in ka, in aka yi tono da diga da'azo a kwashe. Sannan kuma wannan yawancin ayyukan ka ga mu yankin mu inda ake rana sosai. Wannan duka a karkashin rana za ka yi. Wani aikin yaƙun shi ka, ka hau matattakala misali idan ana tona borehole sannan kuma za a yi overhead tank haka. Ka ga shi ma aiki ne mai wahala da sauran su. Toh amma ƙwarin gwiwa a irin waɗannan ayyukan mun shine kasancewa na san cewa a ƙarshen wauni ɗin za a sallame ni. Kuma yana daga cikin sana'o'i na aikin hannu wanda sallaman babu laifi. In ka samu mai gida, mai kirki, mai wannan, mai jajircewa zai sallame ka zai kamalta. To ta wannan gaɓan kenan. Kuma ina ji iya ayyuka biyu kenan wanda wato ainihin na mayar da hankali a kai kenan. Na farko aikin koyarwa. Wani ranar ma na kan jingina shi aikin plumbing din in je inayi na koyarwa. Ba wai ina nufin babu biya a na koyarwa ɗin ba amma shi ma akwai biya. Toh amma abu ne wanda kowa ya sani indai har za a bi aikin da malami yake yi za azo a duba kuɗin da ake biyansa a matsayin ladansa na aiki to mun san dai ba a biya shi ba sai dai a kamalta. Kawai ana yi ne saboda ka san naka ba zai tafi ba. Sannan ka san cewa kana hidima ne ga yara wanda in suka tashi suke amfani da wannan ilimin da ka ba da shi ma kan shi wani fanni ne na sakayya ko kuma lada a gare ka. Wannan shi ne asalin ƙwarin gwiwa gaskiya ta gefen koyarwa.